Suzu ce? Wa su kuma za. Amma zahiri wa nan daya dammu ke za to muhimman ci. Domin yo ba wasa kawai ba ne. Fasaha ce ta rayuwa. Iwa ta bay wace da ta ke taimakawa mutum ya iya motsa jikinsa a cikin ruwa ba tare da nutsewa ba. Tun muna yara muna ganin ruwa ko guna, taf kuna ko taf kuna na waha. Wa su lokuta muna jin tsoron shiga ruwa saboda bamuyi iyo. Amma idan mutum ya koyi iyo yana samun jarfin guda kwan ci'ar hankali idan yana kusa da ruwa. Abu na farko da ya kamata mu sani shine cewa koyon iyo yana kare rai. A duniya, mutane da dama suna rasa rayukansu sakamakon nutsewa a ruwa. Amma idan mutum ya iya iyo, yana da damar kare kansa da kuma taimakon wasu. Wani ya nuna mana cewa yau ba wasa bane kawai ilimi ne mai amfani. Na biyu, iyo yana da amfani sosai ga lafiya. Likitoci suna cewa yau yana qarfafa zuciyoyi wajen rage ƙiba ba kamar wasu wasanni ba yobaya sa gajiya sosai ga su suwa saboda ruwa yana daukar nauyin jiki. Saboda haka, tsofaffi da matasa duk za su iya yin iyo domin kula da lafiyarsu. Haka kuma, iyo yana nuna mana jarumtaka. Mutum daya iya iyo yana shawo kan tsoron ruwa wannan yana koyanamana darasi tsoro ba dole bane hanamu cimma wani abu idan muka samu horo da haƙuri zamu iya koyon duk abin da muka sa'aga ba. Sai dai koyon iyo yana buƙatar kulawa da tsaro. Ba dai dai nane mutumnyashiga ruwa mai zurfi batare da sanin yadda zaya fitaba. Dole ne a koyar da iyo wurare masu aminci tare da kulawar manya ko wararu. Hakan yana tabbatar da cewa muna jin da ruwa ba tare da harba. Iyo kuma yana kawo nishaɗi da farin ciki. Lokacin zafi, shiga ruwa yana sanyaya jiki da kuma kawo walwala. Iyali da abokai suna iya haduwa su yi wahatare wanda hakan ke tsara dangon zumunci da farin ciki a tsakaninsu. Amma idan ka tambayi ni, kana iya yin iyo? Zan ce wannan tambaya tana da ma'ana fiye da shiga ruwa kawai. A rayuwa muna fuskantar ruwa iri-iri wato ƙalubale da wahalhalu. Wani lokaci muna jin kamar muna nutsewa a cikin matsaloli. Amma idan munada ilimi da haɗa da imani zamuiya yin iyo a cikin wananna matsaloli harmu tsira saboda haka ina ƙarfafa ku da kowa mu saman matasa da su koyi iyo idan suna da dama. Kada mu ji kunya ko tsoro. Ilimi baya cewa kuma koyon sabuwar fasaha yana ƙara mana kima. A ƙarshe yau ba kawai motsa jiki bane, hanyar ceta kare kai, kula da lafiya da kuma gina jarumtaka. Tambayar kana iya yin iyo ya kamata ta zama kira gare mu mu koyi abin da zai amfani rayuwar mu. Allah ya bamu ikon koyon abubuwa masu amfani ya kuma rammuda ga duk. Zan ci gaba da bin dage inda muka tsaya. Haka kuma, idan muka kalli rayuwa da kyau zamu ga cewa kamar tafiya ce a cikin ruwa. Wani lokaci ruwa yanada laushi yana tafita a hankali kuma munadai jin tafiyar. Wani lokaci kuma ruwa yana tashin goron zabi, yana kawo guguwar da za ta iya girki. Yana kawo guguwar.